To, waɗannan, ah, kalmomi ne masu ƙarfafa launi. To, da farko dai akwai farifat, akwai baƙi ƙiran, akwai jajjawur, akwai tsanwashar. Ah, gaskiya ma'anar kowane kalma nan wajen. Bari mu ɗauka farifat. Idan aka ce farifat ana nufin kamar abu yayi haske fari ne kuma ya cika ma hasken. Irin ya yi haske sosai shine sai a kira shi farifat. Idan aka ce baƙi ƙiran to abu ne wanda yayi duhu, yayi launin duhu. Irin ya yi baƙi ne haka shine sai a kira shi baƙi ƙiran. Akwai jajjawur. Ah, idan aka ce jajjawur abu ne ya yi ja, ya yi ja, ya yi ja saboda jan da yayi ne haka can jan ya cika shine sai a kira shi jajjawur. Ah, sauran kamar su da nan muka sani. Akwai tsanwasar. Ah, akwai, ah, akwai tsanwasar. Akwai da sauran su dai. Daɗinsu a kunne da wuyar fassara su. Gaskiya suna da daɗi a kunne. Aka ce farifat. Kai kan ka zaka ji abin ya baka wani sha'awa. Irin ya yi, wajen magana gaskiya yayi, yayi ace farifat. Haka aka ce baƙi ƙiran. Nan ma abin zaka ji ya ma wani daɗi a baki. Ah, sannan aka ce jajjawur shi ma zaka ji. Gaskiya suna da wuyar fassara wa. Suna da wuya amma ni dai in aka ce mun farifat already dama gaskiya ni tuntuni na san me ake nufi. Haka idan aka ce baƙi ƙirin nan ma gaskiya wannan na san kome ake nufi. Haka ma in aka ce jajjawur ɗin ko tsanwasar to duka wannan gaskiya duk na san abin da suke nufi. Ah, na sani. Abu ne wanda irin ya cika. Ga shi nan dai da ma an faɗi samfurin shi. An faɗi launin shi an ce fari ne. To amma da aka ce fari ne a farin ma ai akwai fari cikakke akwai wanda yayi sama sama ne. To saboda cikatta shi ne da yayi shine aka bashi fari fat. Aka ƙara fat din nan a sama. Shi haka shi ma baƙi ƙirin, kowa in ya ji an ce baƙi ai ya san dai abu ne mai duhu kuma baƙi ne. Amma kuma da yake ana so a bayyana cewa bayan duhun na shi bayan baƙi ne. To ya cika baƙi kuma ya cika duhu shi ya sa aka kira shi baƙi ƙiran. Akwai jajjawur. Kowa in yiji an ce ja ya san cewa wannan ja ne. Ruwan jini ke nan. Ko wa ya san ja ne kuma tabbas ja ne. To amma me? Ah, saboda ya cika ja mai yawa ne jan. Shi ne har aka kira shi da jajjawur. Irin jan nan ya kai ja. Ja ya kai ja sosai sai a ce jajjawur. Ah, gaskiya tsakani da Allah wannan kalmomi suna da daɗi. Duk yacca za a bayyana su a fassara su sun fi haka daɗi ni dai awajena. Kuma ire iren su suna ƙara bani damar koyon Hausa. Saboda ai kamar farifat, ah, kamar irin baƙi ƙiran, ban da ma, ah, shi launin kalmai. Akwai wani abu kamar baƙi wannan ƙaɗin ƙe ƙa yauwa ita kaɗai ma tana burgeni. Wani ita kuma jajjawur. To in naji ance wannan wurɗin kawai na san cewa eh, tabbas wannan Hausa ce tak. Aka yi mai zaman kanta. Hausa ce mai zaman kanta mai ƙwato ma kanta 'yanci. Aka ce ya sa ake cewa jajjawur. To wannan kalmomi suna da matuƙar amfani a Hausa. A yaren Hausa sannan kuma suna da muhimmanci a yaren Hausa. Sannan duk wani Bahaushe gaskiya, ah, kamata yayi ace Bahaushe wanda suka karanta Hausa suma yazama su ya kasance cewa suna koyon ire-iren wannan kalmai.